Tambayan shine yaya kake jira a layi. Inda nake jira a layi shine in akwai layi, za ka sayi abu ko za ka yi abu ka zo ka samu akwai layi. Kuma jira ba abu mai sauki ba ne, wasu lokaci yana kawo gajiya. Amma akwai irin abubuwan abubuwa da mikeyi da zai sa in tsaya a layi, in jira banda rikici kuma da zaman. Ko ina wani tunani ko wasu lokaci ma in tsaya ina magana da wa"yan su a line, muyi magana muce to. Me ya sa ba za su ba ma mutane aiki ba dan layin nan ya ragu? In suka ƙara wa mutane aiki, dole ne. Iya kama ka. Amma inda za ka tsaya a layin kai za ka zaba, kai za ka zaba yanayin da abun da za ka yi saboda gajiyan tsayawa a layin nan kai za ka zaba.

Tambayan shine wadanne apps kake amfani dasu sau da waya? To akwai su apps, apps gaskiya da nake amfani dasu amma wanda dai nafi amfani dasu shine WhatsApp. Kuma WhatsApp ina amfani da shi saboda in yi sadarwa da iyali. Kuma akwai Facebook, Facebook ina amfani da Facebook in, in, in, in ga labaru kala kala in kuma hadu da mutane kala kala. Eh, sai akwai Telegram, Telegram ma shima ina amfani dashi wasu lokaci inyi aiki. Eh, muna wasu meeting wasu lokaci, ah, muna taro a, a, a Telegram ko muyi Telegram, muyi kiran Telegram. Eh, kuma akwai Google kuma. Google ina amfani da shi in yi bincike. Duk tambayan da nake dashi sai inyi amfani da Google inyi bincike.

Oh tambayan shine menene burin ku a aikin? To, na ɗaya shine bari in yi don wani gyara. In aka ce menene burin ku, burin ku innan, burin yana daban da ku. Amma na ga a tambayan na haɗa shi kuma ba haka ya, ya, ya kamata ya zama ba. Dole ne a raba burin da ku, zama menene burin ku a aiki. To bari in ba da amsa. Abin da dai muke yi a aiki shine mu, mu duba abun da ke damun mutanen. Eh, in aka kawo mutane wasu lokaci mu karba, mu karba jininsu, mu karba wa ƴan su samples na su dai muyi test a kan samples ɗin kuma mu san menene ke damun mutane. Burin mu ke nan a aiki kuma muna so mu, mu, mu, mu, mu, mu, mu, mu dace saboda akwai rashin dacewa wasu lokaci a, a, a asibiti. Amma mu dai muna so mu dace da, da, da, da patient da suke zuwa saboda aikin da muke yi da abun da suke so, buri guda eh muke nema.

Ina sanya agogo a hannu? Tambayan kyanan to ina sanya agogo a hannu. Kuma in na samu izini, in na samu, inda so samu ne gaskiya da zan sanya har agogo huɗu a hannu. Amma ina sanya agogo a hannu saboda yana taya ni ba kullum ina neman lokaci ba sai in duba waya ko kuma in tambaya wani. In agogon na aiki, in na sanya a hannu sai kagan in duba. Ina son san lokaci sai in duba da kaina. Eh, so ina sanya agogo a hannu kuma yana da kyau mutum ya dinga ajiye ya san lokacin da yake dinga ajiye lokaci.

Wane irin fim nake son kallo? To bari in gaya maku. Irin fim da nake son kallo shine akwai su action wato wa-- fim, irin fim da ake faɗa faɗa, faɗe faɗe a ciki mutane su yi ta faɗa. Eh, irin fim da nake son ke nan wasu lokaci kuma ina son mystery wato irin fim in nan da za a dinga sa ka, ka yi tunani za ka so ka, ka, ka fahimta abin da ke faruwa. Fims, irin fim in nan da, da yana ɗan rikitar da mutum wasu lokaci. Ina son fim in nan. Kuma ina son adventure irin wanda mutane za su je su yi adventures, je su nemi abu ko wasu zinariya haka ko wasu abubuwa. Eh, irin fim da nake son ke nan. Kuma ina son love fim wasu lokaci amma ba kullum ba. Eh.

Abincin da na ke fi so, to akwai abincin da na ke fi so kuwa? To gaskiya ban da dai abinci guda da nake so fiye da sauran amma akwai waɗansu dai ba guda ɗaya ba, akwai waɗansu abinci da nake so kuma zan gaya maku na ɗaya shine Awara. Ina son Awara sosai balle Awaran da aka, aka yi shi ya soyu sosai kuma akwai yaji. Wasu lokaci akwai miya kuma miyan ya kamata akwai barkono a ciki. In akwai barkono a ciki sai inji daɗin sa. Wasu lokaci kuma shinkafa nake so. Shinkafa ne wani abincin da na saba ci amma ko da sau nawa na ci ban gajiya da shi. Shi ya sa na ce nake son shinkafa kuma abincin da bai gajiyar da mutum, ai abinci na kwarai kenan. Da wani abu ne na ci inda nake cin shinkafa haka ai da ba zai yiwu ba. Shi ya sa nake son shinkafa. Wasu lokaci kuma ina son doya. Gaskiya ina son doya sosai ba wasu lokaci ba sosai nake son doya. Soyayyen doya, dafaffen doya, sakwara kuma inda da ake yin da doya ina so. Eh kuma ina son swallow wasu lokaci amma ba sai muba. Ina, ina cin to masara, ina cin tuwa gari wato eba sai Sakwara kuma ina cin fufu, ina cin akpu wasu lokaci. Eh irin su sauran da nake cike nan. Spaghetti dai bana son shi sosai sai macaroni ma kai wannan ma sau ɗaya a lokaci Eh zan fahimci da biredi gaskiya ina cin biredi sosai.

Eh ina raba abincin mu da mutane, ina raba abincin mu da mutane wasu lokaci kaman lokacin Kirsimeti wasu lokaci kaman lokacin ki haka ko kuma akwai Easter. Ina raba abincin mu da mutane gaskiya ina raba wa.

Tambayan shine wane kayan marmari nafi so. Akwai, akwai wasu kayan marmari da nike so kamar ice cream. Ina son ice cream ne saboda zaƙinsa kuma balle lokacin da akwai zafi ko akwai zufa. Eh, lokacin da garin season na zufa sai ka gan in mutum ya sha ice cream, sai ka gan abin yaɗan sa shi jikinshi yaɗan jidaɗi kaɗan. Gaskiya ina son ice cream. Wani lokaci kuma ina son nama. Soyayyen nama inda wanda ake sayarwa a hanya, wanda ake yanka wa kaɗan kaɗan wato suya. Ina son suya sosai. Eh, abubuwa guda biyu da nike so kenan. Wasu lokaci, tun da dai aka ce abin marmari, ina son juice da yogurt wasu lokaci. Abincin kwarai bane, ina dai so ne in dai sha.

Wane irin kyauta nake son bayarwa? To, irin kyautar da nake son bayarwa akwai kaman kuɗi haka. Wasu lokaci ina son bayarwa kuɗi dan na san wasu lokaci ba ka iya san abun da mutum ke nema. Wasu lokaci kana iya sani amma in ba ka yi kusa da mutum sosai ba, ba ka iya san abin da yake bukata. To ni a hikima na ina gani ya fi ka tara kuɗin da kike so ka siya abunnan da shi sai ka ba ma mutumin kawai. Saboda in ya, gan ya duba ya ga to akwai abun da ya fi mashi dama fiye da daman abun da, da za ka siya mai, ka ga sai ya amfani da kuɗin yayi, sai ya amfani da kuɗin yayi abun da ke, da ya fi damun shi. Abun da, abun, abun da ya fi dace ba. E, kuma wasu lokaci ina, ina son ba da abubuwa kamar su talare, ina iya ba da takalma, ina iya ba da jakkuna, ina iya ba da ko abinci ma.